Eh muna samun horo sosai a wajen aiki saboda gudun in ba horo za ka samu matsala wajen aiki, wanda za ka iya yin abubuwa da ba daidai ba. Man ka na da horo za ka yi komai in oda yadda ya kamata, ba za ka yi kuskure ba har ka gama.

Inda za ka yanka shawara shine ka yi tunani ka tambayi wanda yafi ka sani sai ka yanke shawaran akan abun da ya kamata. Ba ko da ka yanke shawara da zuciya ɗaya ba ne, ya kamata ka yi tunani ka tambayi wanda yafi ka sani. In yaso ka nemi shawarwarin mutane sai ka yi hukunci.

Karfe takwas na safe kullum nake fara aiki. Idan na tashi da karfe takwas daidai, zanyi duk abin da ya kamace ni. Shi ne lokacin da nake fara aiki na saboda in samu gama da wuri-wuri.

Babban nasaran da na samu a aiki shine na samu manya-manyan kyaututtuka daga wajen mutane a wajen aikin da na ke yi da manyan abubuwa. Na nuna farin ciki ban da hakan yana da matukar amfani a wajen.

Eh ina yin bidiyo, ina yin kiran bidiyo saboda a wani abun za akoya ma ka ne a bidiyo sai ka ga wanda yake gwada maka abubuwa. To amfanin yan da na ɗauki bidiyo kira kenan. Kiran bidiyo saboda akoya da ni wasu abubuwan da dole sai in gani a ɗani koya.

Duk ƙarshen mako, duk ƙarshen mako nakan je in miƙe jiki ne saboda ƙarin samun lafiya wayin zu lokutan mana da sassafe kafin. Karya nake yi, min miƙe jiki na.

Abin da nake yi inkiyaye lafiya na shine ina fara jin ciwo a jikina, zan je in yi gwaji, in nemi maganin ciwon shine. In na ga ciwon sai in sha masa magani. In na fara jin ciwon zan je in yi gwaji.

Eh ina yin waƙa a zuciya na wani lokaci idan ina zaune shiru sai ince, sai in ji ina tunanin wani waƙa yana min daɗi sai in kama yi, ko kuma ni karen kaina inji ina rera waƙa da kaina.

Ba na amfani da mataimakin murya saboda ni kome ina yin shi ne direct saboda ba na da wani amfanin da nake da mataimakin murya. Ba na yin komai da mataimakin murya. Direct nake yin abubuwa. Ba na buƙatar mataimakin murya.

Eh ina tafiya kasuwanci wuri wuri zanje inyi tallan abuna wanda yake so ya siya nakanje ni guri guri gari haka kokuma inje wajaje haka a cikin gari idan naje ni. In tallata musu abun da nake dashi.

Eh ina kunna tsaron batiri saboda yana rage shan caji, yana da amfani sosai ga shan caji, musamman ma a lokacin zafi, lokacin rana in yi zafi, waya tana yin zafi.

Eh ina cinye wa manufar tallate-tallate, sosai ina cinmawa saboda yana da amfani. Manufan tallace-tallace kai yake, yadda kowa zai gane abinda kake tallatawa.

Eh ina lullubbuwa da bargo. Ina lullubbuwa da bargo ko a sanyi ko a zafi sosai. Ina lullubbuwa da bargo saboda gudun sanyi.

Lokacin da ruwa yake sauka ina yin addu'a sai in je in fake in ɓuya. Saboda idan ruwan sama ya bugeni yakan samu jinya. To lokacin ruwa ɓuya nake yi, in je in ɓuya kaina saboda kur in kamu da ciwo.

A'a bana cin abinci mai yaji saboda abinci mai yaji yana tada ciwo. Ka ga ba amfanin me yasa da zan saka in ci abinci mai yaji. Bana cin abinci mai yaji.

Suna da dadi saboda ba su da tauri, lamushi, suke da shi. In ka zauna a kai ma, in ka yi wasa sai bacci ya ɗauke ka saboda da ɗaɗɗin da kujerun suke da shi. Za ka iya mantawa ma da dalilin da ya sa ka je zauna a kansu.

Lokacin da nake wanke kayayyakina shine karshen mako. Zan duba inga kayayyaki na sun yi datti say in tattara in je in wanke su. Dukka saboda ina saka kaya saka yan karshen mako in je in wanke su.

Eh to, in ina zaune a wajen fili na kan daga kai in kalli wata a yan da yake idan ya fito, musamman ma lokacin da yake jariri ko kuma lokacin ya ɗan manyan ya girma. Ina son kallon wata amma ba wai ƙasafai ko yaushe ba.

Gashi na duk bayan sati biyu na ke zuwa na ke aske shi, saboda bana jin daɗin gan mutum ya bar gashi da yawa da yawa a kansa. Ba ya masa kyau, sai ya mayar da kai kaman mahaukaciya ta gaji.

Ranan da tafi kyau a mako shine ranar Juma'a saboda ranar ne dukkan musulmi yake zuwa masallaci ya je ya yi ibadan shi, ya yi murnan karshen sati. Shine ranar Juma'a.

Ina amfani da wayana a kullun sama da sau ashirin, sama da sau hamsin ma. Saboda waya nan da shi nake komai da komai a kullun da kullun. Shine abokin hira na.

A'a bana da ƙatin kasuwanci saboda kasuwanci na bai bun ƙasa wanda zan iya buɗe kati ba. Ina dai gayyatan mutane in nuna musu abubuwa na. Bana da ƙatin kasuwanci. Alhaji hau dido ka hau didi.

Na fi son malamin addidi wato Dr. Mansir Isah yalwa na fi son shi a malamai. Sai kuma in a malaman bokone na fi son Professor I.H Garba.